Abin da nake yi da farko izan na isa ofis shine nakan gaishe da abokan aikina. Zan gaishe su, ya suka kwana? Sannan in je in zauna a inda nake aiki in yi addu'a, sannan in fara aikin da ya kawo ni. Babu ɓata lokaci. Ina zuwa cikin mintuna guda biyar ko goma na gama duk wannan abubuwan, zan iya fara aikin da ya kai ni ofis.

Eh gaskiya abubuwan da suke sani dariya da nishaɗi suna da yawa. Misali yanzun nan wasan kwaikwayo idan ana wasan kwaikwayo yakan sa ni dariya. Yara na wasa, yara ƙanana suna wasa yakan burge ni kuma yana sa ni dariya. Haka zalika idan ina kallon ƙwallo wasu abubuwa na faruwa sai ka ga ina dariya. Ko kuma ina zaune cikin majalisa tare da abokaina ana abubuwa da yawa na wasa da dariya, za ka ga duk yana sa ni dariya yana burge ni.